Eh ina koyan yare, ina koyan yare, ba yare ba ma, yarurruka da dama. Ni bahaushe ne so ina koyan Turanci. Na iya Turanci sai gobe, ya Allah. Sannan sai Larabci, tunnda shi tun mutunya na yaro a makaranta islamiyya abuna muke yin Larabci gaba ɗaya. Sannan kuma abu na gaba sai Faransanci. So Faransanci gaskiya yana da kyau sosai ina ma dage masa. Na ƙoƙarin naga na iyasa ina sadai wahalarsa da tarihi dama shi ya mafi Turanci kalmomi da sauran abubuwa da dama. So shi saboda yanayin wahalar tasa shi ya sa mutane suka ɗaukace shi musamman a duniya gaba ɗaya da Faransa kuma duniya gaba ɗaya ake koyar da Faransa. Shi nan ni ma yanzu dai gaskiya na dage sosai, ina ƙoƙari naga na iya, na iya abu na gaske.

Eh da pencir da alkalami, eh gaskiyane nafison pencir din. Na fi son fensir ɗin saboda shi idan ka yi amfani da shi, in ka rubutu da shi ko da ka yi kuskure za ka iya gogewa. To shine shi kuma alkalami ko biro idan ka yi amfani da shi baya goguwa. To aiki ko zane ne ko rubutu ne da fensir ɗin gaskiya ya fi bada ma'ana saboda ko da ka yi kuskure za ka iya gogewa. Shine amma kuma idan mutum ba yi da damar da zai yi amfani da wani abu, yana iya amfani da, da alkalami. Amma kuma in dai da wani abun nan sai ya iya amfani da fensir. Shine amma dai gaskiya amfani da fensir ɗin shine yafi dacewa musamman wajen yin zane ko kuma wajen ɗanƙoyo.

Eh, ina kammala aiki a lokaci ya danganta da irin aikin sannan kuma da wahalarsa ko saukinsa. Wa ya danganta da lokacin da ka fara yinsa. To shine, shine zaka samu wanda irin lokaci ne zaka kammala shi. Idan aiki yana da wahala, idan ka fara shi da wuri, to zaka iya gama shi a kan lokaci. Iya dai lokacin da kake so ka gama shi.

To kullum dai ya danganta da lokaci da yanayin jikina shine, amma ga funso na dai gaskiya, na fi so a ace ina kwantawa da wuri saboda intashi da wuri. Kamar yadda Hausawa suke cewa "duk wanda ya riga ka barci, zai rigaka tashi." So gaskiya ni na fi so a ce na dinga kwanciya da wuri saman ace kamar irin ƙarfe tara ma. Waya danganta da yanayin gari ma dai idan gari da zafiyi.

To, yadda na ke jira a layi ya danganta da abin da nake jira, kuma don me na jira a layi. Ina jira cikin natsuwa, cikin kwanciyar hankali, cikin bin ƙa'ida. Wasu layukan suna da ƙa'ida. Ana da tsari na bin layi. So wanda ya fara zuwa shine a gaba. So wasu kuma wajen rashin abun nan ko a ce za a yi kokawa ko za a yi wasu abubuwa. To shine ko waye.